Yanafi kuzari de safe, ma bana kuzari ha kana yamma saboda d safe, in na tashi sabo sabone akwai karifin giwa, karifin aiki da kowa.

Eh gaskiya ni miya, indai miya na samu abinci ba wani miya da ban iya ciki ba. Amma miya da na fi so in ci ita ce miyan egusi shina fi so.

Eh ina kawo gida da ƙafa saboda indai na fita na je na fita cikin unguwa akwai mashida shiga in yake in yake ni bakin ƙofa sai in shiga gida da ƙafa.

Eh na kan tashi daga saman gado na, na kan mi ke jiki saboda in ji ƙarfin jiki kuma jiki na yiyi kaida kyau, yana min ke jiki kullum kole safe.

Eh ina sa agoggo hannu a wani wurin da zan je saboda ya in dinga duba lokaci da su wataƙila ina da jarabawa ko kuma zan je aji. Ina sa goggo hannu saboda ina duba lokaci.

Eh nima inada manufa kowanne wata kuma munufana ita ce in cimma burina, kosaɓe da insa mubiyan buƙata inda nikeso manufa na kenan kowanne wata.

Gaskiya duka biyu na zanya ce saboda na yi magana a hankali kuma na yi magana da ƙarfi. Ba wanda ba na yi, sai dai ya danganta daga yanda nake da kuma inda nake son inyi magana. Shi ne zai, shi, shi ne zai abu, inda nake son faɗa kuma inda nake son fade su. Shi ne zai bani ko dai yin magana da ƙarfi ko kuma a hankali.

Ina cin abincin rana ne da rana baya wuce kamar ƙarfe biyu zuwa uku haka nakecin abincin rana. Eh amma yanzu cikin azumi ake, ba damar cin abinci sai dare da yamma.

Eh na kan son kallon wutan dare amma ba kullum ba sai dai in na samu lokacin yi hakannan saboda kasan akwai ababe da mutum yake yi da yawa.

Eh inason kayan marmari masu kyau wanda suke da daɗi kuma suna da kyan ci. Su yin kayan marmarin da nakeso kuma ina jin daɗin cin su.

Eh gaskiya mukan yi wuta dai ita ce, saboda in ana zuwa dafa abinci masu mafi yawa dai mugun yawa saboda yi sa mutane sai dai dafa na ita ce.